Yaushe kake yin wanka? Idan ana maganan yaushe kake yin wanka, ina wanka kullum kullum ne.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Wato idan ana maganan yaushe kake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa raddda ina so inyi cefane. Domin cefane da nikeyi inayanshi idan kayan abinci na gida sun ƙare ko idan ina da abun da nika so in siya cikin kasuwa.

Kana taunawa guru?

Wayarka na cika ajiya? Wannan yanzu yana maganan wayar da kake amfani da shi. Kana iya yi abin da ya kamata ka yi da wayan, tambayan da wannan tambayan ke yi kenan, wato wayarka na cika ajiya? Idan yana cikawa sai ka ce eh, in ba ya cikawa sai ka ce a'a.

Yaya kake kawowa gidanku? To idan ana maganan yaya kake kawowa gidanku, ana maganan wane abu kake hawa idan kana so ka kai gida. Misali idan ka tafi wurin aiki ko ka tafi kasuwa ko ka tafi kayi wani abu a waje kuma dole sai ka dawo gida, kana hawan mashin ne ko kana hawan mota? Shi yasa ake tambaya yaya kake kawowa gidanku. Wato idan za ka zo gida menene kake hawa ka dawo gida? Sai ka amsa, amsanka zai iya zama ina hawan mashin in kawo gida ko ina hawan mota in kawo gida.

Wani irin kayan ɗaki kake fi so? Wato ana tambayan wannan tambayan yana tambayan wa ini irin kayan ɗaki dame dame kake sawa a cikin ɗaki da ka fi so. Kana son ɗakin ka na da TV ne, ko kana son ɗakin ka na da agogo, ko kana son ana sama dogayen kujeru a gida, ko kana so a sama home theater a gida? So ana tambaya wani irin kayan ɗaki kake fi so?

Kana zaman kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa. A'a, ba na zama kan gwiwa. Domin gwiwa yana nan a saman ƙafan ka ne. A saman ɗuwawun ka kake zama.

Wane irin tufafi kake fi so? To ni ina son tufafin Bahaushe ne, domin ni Bahaushe ne. Ba inda za a yi a ce Bahaushe iri na, in zo ina sa tufafin Turawa. To shi yasa na ce tufafin Bahaushe naka so sawa. Kuma mi'a tufafin Bahaushe. Tufafin Bahaushe shine babban riga da hula.

Ina kake son ziyarta? To ni ina son ziyartan ƙasan waje, domin idan ka je ƙasan waje za ka ga abubuwan da ba ka taɓa gani ba, kasashe cikin Afirka ko kuma kasashe wajen Afirka ƙasan waje.

Kana duban kalanda kullum? To, ni dai ina duban kalanda kullum, domin kullum idan zan tai wurin aiki sai in duba kalanda kuma me ya sa na ka duba kalanda? Domin in san ranar biyan albashi za ta kai, domin a turo min albashita in yi sayayya.

Yaushe kake cajin wayarka? To ni lokaci nike cajin wayana. Wane lokaci nika cajin wayana? Ina cajin wayata kowane lokacin da naga batirinta ta sauka ta zuwa ƙasa ƙasa sosai ko kuma zuwa a percent da naga cewa ba za ta yi isashen aiki da ya kamata ta yi ba.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? To, abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine yawan albashi da ake ba mu shi ar nahorko. Na biyu kuma abin da yake ba mu ƙwarin gwiwan aiki shine yadda wanda ya ba mu aiki yake kula da mu. Idan ka kula da mu da kyau, yana ba da ƙwarin gwiwan aiki. Kuma idan ka biya sosai, yana ba da ƙwarin gwiwan aiki.

Wane gudu na fanka kake fi so? To ni gudun fanka da na fi so ya bambanta gaskiya. Domin idan ana sanyi ko ana damina ina so fanka kai yawa, so ina sa shi a ƙaramin gudu wato lamba guda ɗaya ko guda biyu. Amma idan ana zafi ina son insa lamba kaman uku, hudu ko biyar.

Kana fi son fanka ko AC? To gaskiya na fi son AC domin AC ya fi ƙara sanyi.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yadda muke sadarwa a wurin aikinmu shine idan ka zo kana so ka tura abu sai mu auna, idan mun ka auna sai mu gama, nawa ne kuɗin da za ka biya sai ka biya. Idan ka biya sai mu tura ma kayan ka zuwa ko ina da kake so a tura ma.

Kana sayan kaya a yanar gizo? Eh, ina sayan kaya a yanar gizo. Domin a nan ne idan sai an yana gizo, kamin kana iya samun abubuwan da kake so ka saya. Ko abun muhimmanci ko ba na muhimmanci ba ne, abin da dai ka san cewa kana amfani da shi gida, kana iya samu a yanar gizo.

Yaya kuke zubar da shara? To idan ya zo wurin shara, ka san shara abun dauɗa ne, bai da kyau ana barin shara a wurin da ake zama. So shara yadda ake muke yi da shara shine muna zubar da shi a bola. Ina ne bola? Bola wurin ne da kowa da kowa, kowane gidajen da ke da shara ana zubar sha-sha-shawururruka da yawa, da datti, da sunan su nan ake zuba datti. So nan za mu kai sharan zuwa bola sai mu zubar da shi a bola.

Wane irin nama kake fi so? Naman da na fi so shine naman shanu, naman sa wato naman saniya ke nan. Shi ya hi daɗi kuma idan na fi son a yi mata, a yi suyan ta shi ta fi daɗi. So naman da na fi so yake nan naman saniya.

Wacce hannu kake amfani da ita? Tau hannun da ni nake amfani da ita wato hannun hagu, ni ana-- ni bahago ne, hannun hagu nake amfani da shi ta ita.

Kana son kallon faduwar rana? Gaskiya faduwar rana abin al'ajabi ne. Idan mutum ya dawo daga wurin aiki, ya riga ya samu kamun ya huta ko ya samu abinci ya ci, yana hutawa, yana da kyau ka zauna a ta ɓangaren da ka san cewa rana na faɗiwa ka kalli faɗuwar rana.

Yaya kake tafa? To tafa yadda nike tafa shine ina tafa wa da hannaye guda biyu domin mutum bai iya tafawa da hannu guda. Idan kana so ka tafa dole kayi amfani da hannayenka guda biyu. Idan ka haɗa hannu guda da hannu guda ka buga su tare shi ake kira tafawa. To.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To wannan tambayar yana tambaya me nake yi da safiya idan na farka. To idan na farka daga barci, abin da na farko da nake yi shine ina addu'a. Idan nayi addu'a na minti talatin, sai in tashi in gyare gyaren gida. Idan na tashi nayi gyare gyaren gida sai nayi abincin safe. Idan nayi abincin safe sai wanka. Idan nayi wanka sai in tashi in wuce wurin aiki.

Wane gidan abinci kake fi so? To idan ya zo bangaren abinci a Najeriya daga wurin da na hito, mutanen da aka san su tsanani da yin girki, yin abinci mai ɗanɗanon daɗin girki shi na Inyamurai. Inyamurai su a masu wanda su wanda suka iya abinci sosai a ƙasar Najeriya, sai Yarbawa da wasu kuma da ake kiransu yan Akwa Ibom. Su ma ma 'yan Najeriya ne sun iya abinci. To idan wur gidan abincin da na Inyamuri ne ko na Yarbawa su don su suka fi iya abinci. Arewa ba a san su da girki sosai haka ba.

Wane fure kake fi so? To idan ya zo ɓangaren fure ni kowane irin fure dai ina so. Idan dai zuciyata ta yarda da furen to ni gaskiya banda ko wane irin furen da nake so, ko wane dai dana samu gaskiya ina so.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyon yarurruka da yawa. Misali ina koyon yaren Yarbanci kuma ina so in koya Chinese kuma ina so in koyo Indiyanci kuma akwai yaren da naka so in koya na Spanish. Yarurrukan da naka so na keyi kenan.

Kana iya tsalle igiya? (Mumble), na iya tsallen igiya. Tsallen igiya abu ne da kowane yaro tun daga kankani ana koya mana a makaranta. A lokacin ajin PHE ana koya mana yadda muk ake tsallen igiya. Muna koya har mun zo mun girma muna iya, muna yin shi ma ba sai an ce mana mu yi ba.

Kana rubuta yadda kake kashe kuɗin aiki? To wannan tambayan ai ko wa-ko wa mai karɓan albashi ta tantan-ta cancanta ka dinga rubuta nawa ne kake kashewa idan ka ansa albashinka, domin ka san yadda za ka yi amfani da shi na muhimmanci. Ni ina rubuta yadda nake kashe kuɗin albashin da nake karɓa na aikina, da rubutawa ke sa in kashe shi yadda ya kamata.

Wane irin waya kake amfani da shi? Toni ina kasan sokoto ne wayan da nake amfani dashi a wannan wurin shi a sunana Redmi Note 14 shi nake amfani da shi. Redmi waya ne mai ƙarfi, mai ayuka da yawa kuma an faɗe mun cewa zan ji daɗin amfani da shi.

Abin sha da na fi so, menene abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so shine Maltina. Abin da ya sa ni nake son Maltina domin yana ɗan zaƙi zaƙi kuma yana ɗan ɗaci ɗaci kuma abin da ya sa nake son shi ke nan.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh gaskiya idan ina wanka kuma akwai abu a zuciyata da ke ban daɗi da ya sa ina jin daɗi ko ran na samu kuɗi. Da na shiga wurin wanka ina rera waƙa domin in ji daɗin wankan. Har in zo ma wurin shafa man shafawa ina rera waƙa.

Me kake saya daga kasuwa? Akwai abubuwa da yawa da nake sayarwa a kasuwa. Misali, kayan abinci ina sayan kayan abinci a kasuwa. Wani misali kuma shine kayan sawa. Kayan sawa ina siya ne a kasuwa. Sutura, kayan wanke-wanke da kuma irin da ake amfani da shi a cikin gida, a kasuwa nake sayan sa.

Wane launi bankokin ku suke badawa? To idan ta zo bangaren launi na banki, to gaskiya akwai launi da yawa da bankokinku yake wannan wurin suke bada. Misali akwai launin da za ka iya ansan yanzu da za ka bada, zaka dinga bada kuɗin, zaka dinga biyan kuɗin ko wane wata. Akwai wani launin da za ka ansa, to sai bayan wani lokaci akwai ranar da za a sa cewa wannan lokacin za ka zo ka biya kuɗin. To akwai, akwai, akwai launi da yawa da yake nan a bankokin mu a nan tushen Arewa na Najeriya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace domin a gargajiya gaba ɗayan gargajiya, maganin gargajiya gaba ɗaya daga 'ya'yan itatuwa ake cire ruwan. To ruwan itatuwa ake sawa ake zama da shi magani da muke sha mu samu ƙarfin lafiya ko kuma mu yi mu yi amfani da shi mu yi abinci da shi ko kuma ka san akwai bangarorin amfani da magani. Akwai maganin da ake sha, akwai maganin da ake shaƙa, akwai maganin da ake, ake sa ta jinin mutum. Akwai magunguna da yawa.

Wayake kakkafa maka baya? To ni dai mutum da ke kakkafa mun baya shi an mamata. Ita ne ke kakkafa mun baya da baba da babata wato babana kenan. Su biyu da mamana su suke kakkafa mun baya. Domin in ba su ba gaskiya da duniyar nan ta ishe ni.

Nawa ruwa kake sha kullum? Wannan tambayan, bari in gyara tambayan. Tambayan da kake so ka tambaye ni shine ruwa nawa kake sha kullum? To ya bambanta gaskiya ruwan da nake sha kullum. Akwai lokacin da idan ana sanyi ina sha ruwa guda biyu a rana guda. Wani lokaci ma bana ma shan ruwa domin ana sanyi. Sai dai idan dai na ci abinci sai in sha ruwa kaɗan. Amma yanzu da aka fara zahi ina sha ruwa da yawa. Akwai lokacin da nake sha ruwa da ke kai lita biyar. In sha wani lokaci ina shan ruwan da ke kai lita goma a rana. Ya bambanta da irin nau'in aiki da na yi a lokacin na yi aikin. Idan na aiki mai nauyi ina sha ruwa sosai. Kuma idan bai aiki mai nauyi ba kuma ruwa kaɗan nake sha. A kullum kullum kenan ina iya sha lita guda ko rabi lita ma a rana.

Kana iya hawan keke? A idan keke ne gaskiya ina iya hawan keke. Kuma na fara hawan keke tun ina ƙaramin yaro a shekara biyar. Na riga na iya hawan keke. Bellai yanzu da na yi girma ina ma da mata da yaro, gaskiya na iya hawan keke.

Yaushe kake yin wanka? To idan yazo bangaren wanka, kullum, kullum nake wanka. Kuma a rana, rana ma ina wanka sau biyu a rana ma lokaci, inyi wanka sau uku a rana. Ya bambanta wane irin lokaci ne muke. Idan muna lokacin zafi ina wanka fiye da biyu a rana amma idan ana sanyi sau guda nake wanka a rana guda.

Kana cima manufar tallace-tallace gaskiya. Tallace-tallace dai ina cin manufarsa domin sai mun ga tallace-- tallan wasu abubuwa nan muke sanin cewa ana sayar da abubuwan nan. Domin haka tallace-tallace na taimakon kaya, a ga kayan kuma mutane da yawa su, su san cewa ana sayar da kayan ko su sani sayayen kayan. Domin idan ba a yi tallan kaya ba, mutane ba su sani cewa wannan kayan na kasuwa.

Yaya kake koyon fasaha sabo? To idan ya zo bangaren fasaha ne, ba abin da nake yi game da fasaha sabo. Illa abin da nake yi shine in godewa Ubangiji cewa ya kawo mu zuwa ga fasaha sabo.

Haya kake tafiya zuwa wurare? O, ganin yazo wurin tafiya zuwa wurare ne ina tafiya da ƙafafu wa na wani lokaci kuma in hau mashin wani lokaci in hau mota. Amma yawancin lokaci dai da ƙafa na nake tafiya in tafi wurare.

Wacce biki kake fi so? To idan ya zo wurin biki ne, na fi son bikin aure. Domin a bikin aure a nan ne za ka ga cewa ana abubuwa da yawa. Akwai ayyuka da yawa da ake yi idan ana so a yi bikin aure, kuma ba rana ɗaya ake bikin aure ba. Wasu bukin aure suna kai sati guda ana ɗaura aure.

Kana sayan agogo a hannu? Eh, ina sayan agogo na hannu domin idan na sa sutura ga jiki, idan ka bishi da agogon hannu yana sa kayan ya fito, kyawun kayan ya fito sosai. Domin haka idan na yi ta ina sa agogon hannu.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi ina wanka shine sabulun Dettol. Shi kaɗai nake amfani da shi. Idan wannan ya ƙare kuma akwai Septol, idan Septol kuma ya ƙare akwai Premier Cool. Akwai sabulu da yawa da nake amfani da shi amma wadda nake amfani da shi sosai shine wadda na fara kira Dettol.

Kana ci ma manufa tallace-tallace. Eh ina cin manufan tallace-tallace. Domin idan ba a yi tallace-tallace ba, ba inda mutane za su san cewa a- akwai wannan product kuma yana kasuwa ana iya siyan shi. Amma idan ana tallace-tallace shi, ke taimakon jama'a su san cewa, "e wannan kayan yana kasuwa ana iya zuwa a saye shi."